Tsohon gini abune wanda yake tattare da abun alajabi. Musamman za ka ga fasaha ce wacce tsohon mutane, tsofaffin mutane su suke amfana da shi. Sanun ku da dawowa, shi ake amfana da shi. Za a yi mamaki yaya aka yi, aka kaza da sauransu kuma cikin shekaru kaza kuma har yanzu wannan na tsaye tabbas akwai abun mamaki ta tuna da sauransu.

Idan damuwa tayi yawa, ko kai ya cika, abin da labarin da mutum, kowa da irin dabaran da yake amfani da shi. Amma ni a nawa ɓangaren shine am mutum ya zamana ya aje komai da yake yi, abin da ya sa shi ya rufe wankan damuwa ya ajiye shi komai a gefe ah. Ya bar kowane aiki, ya shiga jama'a, ya samu ya tattauna, yai fira ah da su, ya yi sauran tattauna da su, za iya isa ya manta da damuwa da sauransu, harkan shi ya sauka.

Eh, ina ajiye kwafan bayanai sabida amfani da za a yi da shi kuma baƙar, za ya iya buƙatar shi a nan gaba. Ajiye kwafan bayanai abu ne da ya zama duli wanda akan yi amfani ma da hanyoyi daban daban wurin ajiye soft copy da kuma hard copy bayani a na'uwaran kwamfuta kuma ana urar a kuma a katanta.

Aikin da muka je da ma ben ke sakawa, shine aiki na, ooo, na'a. Sana'a abune wanda ake tsammanin cewa kowa yana yi, yana cikinta sannan kuma yana aikata ta. Kuma sannan za'a samu aiki domin shi, a kowa sai ya daɗa jin kirtawa. Mada lokaci ya tafi yanzu.

A nafi son in zauna saboda tsayuwa, ah takan gajiyar da mutum ah fiye da zama. Duk da zaman ma, shi ma lokacin mutum kan gaji dashi. To amma da sauƙi mutum yana zaune ya gaji da zaman, da kuwa da ace yana tsaye ne a ya gaji da tsayuwa.

Shi abune wanda ake yi a tare, a hanyar tattaro jama'a, ah su yarda da wani adadin kuɗi da za su riƙa bayarwa, wanda za a riƙa tarawa. Sannan in an tara kuɗin nan, an tara su wani za a ɗauka bawa. Sannan kuma, ah in aka amince, in kowa ya amince za a yi amfani da shi, sannan asa rana, yau gobe jibi ga abun da za a ba wane, gobe ga abun da za a ba wane. Da ke sauransu.

Eh ina safa shirye-shiryen, ina sabonta shirye-shiryen kwamfuta saboda sabonta su zai taimaka matuƙa wajen ganin kwamfutar tana aiki yadda ya kamata. Amma rashin sabunta su yakan sa kwamfutar ta zama bata sauri. Eh domin kuma lokaci kana neman wani abu ko kai wani abun da bazai iwo ba sabida bata zama ana sabinta ta ba.

A'a bana riƙe riga a aljihu saboda ban ga amfanin a riƙe riga a aljihu ba. Riga, riga ce ɗakin sawa ta rufe kwando a ta abin nan, sannan kuma a ana dai yin aljihu a riga. A ya zamana a gaba riga da kuma gefe da gefe na riga.

Man girki, ah, abu ne wanda yake da amfani a cikin girki wanda girki, ah, kusan ba a ce bai yiwuwa sai da mai. Ah, sannan mayuka akwai mayuka kala kala da ake amfani da su. Akwai man ja akwai man gyaɗa. Sannan manja ma akwai kala kala, mangyaɗa ma akwai kala kala. To, ah, mu dai wanda muka fi amfani da shi shine man gyaɗa. Dan ya fi daɗa abinci yafi sa abinci da daɗi a namu ɓangaren.